Kyautar da nake son bayarwa ita ce nan kyautar doki. Domin doki yana daya daga cikin abun da Allah ya halitta na hawa wanda suke da daɗin hawa. Idan ka ba mutum doki na kyawunsa, zai ɗauke wantin kyau an yana ganin sa kasada shi sanda idan ya hau, idan ya za gaya gari, zai ji daɗin yawan da yayi. Doki gaskiya abu ne mai kyau.

Ranar da tafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Domin ran Juma'a in ka kula ranar ma in tafito zaka ga ta yi kyau, gari zai daɗe. Za ku yi wanka, ku je masallacin Juma'a kuyi sallah. In aka dawo, za a yi abinci special ba kamar na wancan kwanakin ba. Sannan za a ziyarci 'yan uwa da abokan arziki a je a ji daɗi. Ranar da tafi kyau ita ce ranar Juma'a.

Eh, tabbar ina kare wayata daga ƙwayar cuta ta hanyar sa mata murfi da kuma ajiye ta a inda ya dace. Bana bari ta shiga wajen da bai dace ba, sannan bana bari ta faɗi, ta fashe ko ruwa ya taɓa ta da abubuwa da zasu iya bata illa. Tabbas ina kare wayata daga cuta na abubuwa kala kala.

Eh, ina bin ƙa'idojin aiki, musamman wajen zuwa da wuri, yin aikin da ya dace da kuma mutuntawa da girmama su manya na, na gun aiki. Ƙa'idojin aiki sun haɗa da zuwa da wuri, yin aikin da aka sa ka, ba da tallafi ko taimako idan aka bukaci haka da ba da shawara wuri. Ina bin ƙa'idojin aiki.